Lokacin da na fi so na rana shine, na gode da wannan tambayar. Wani lokaci na rana ka fi so? Lokacin da na fi so a da rana shine lokacin safiya da lokacin yammaci. Ina son wa'innan lokutan ne saboda lokacin safiya lokacin nake fita aiki. A lokacin nafi son shi. Lokacin yammaci kuma ina son shi ne saboda lokacin ne ka gama abin da kake yi ka dawo da ka huta.

Na gode da wannan tambayan. Kana buga rubutu da sauri? Eh ina buga rubutu da sauri. Idan zan yi rubutu ina yin shi ne da sauri da sauri saboda bani so na samu cikas, cikas wajen yin rubutu na samu kuskure. Ina yin shi ne da wuriwuri, da wuriwuri saboda kunna manta abin da zan rubuta.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake yi bikin ranar haihuwar ku? Yanda muke bikin ranar haifuwan mu shine muna yin bikin ranar haifuwar mu ne ranan ɗa shekara ta zago, sai mu gangayece abin uwa da abokan arziki ranar bikin haifuwar mu, mu gayyace su su zo su taya mu murna mu sai abubuwa saboda murnar ranar haifuwar mu.

Na mag-- me kake magana da abokan ciniki? Ina yin magana da abokan ciniki ne, yanda za mu zo bayanin abun da suka zo, sai a mu su bayani susan yanda zasu gamsu da abun da suka zo su. Abokan cinikina, ina ma su bayani ne saboda su gane me suke so kuma su gane ingancin abun da suka zo suke nema a waje na. Shi abokin ciniki, aboki ne wanda ya kamata ka fahimtar da shi me da akwai ciniki a kai.

Eh ina iya tsallake igiya. Kana iya tsallake igiya? Ina iya tsallake igiya saboda ina yi amfani da igiya ne wajen yin exercises da safe. Ina ɗan wulwula igiyan saboda in taro, don tattara wannan, in, in, gajiyan jiki na, in cire gajiya a jikina. Shi ne abin amfanin da nake da igiya, ina tsallake, tsallake shi.

Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aiki dangantaka ne mai matuƙar muhimmanci. Shi shugaban wajen, shi shugaban aiki, shugaban aikin mu muna da dangantaka mai matuƙar kyau da shi. Saboda idan ya ce ma ka yi aiki ka na yi, to yana son wanda ya ke masa aiki a kan lokaci.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To, yanda nake shaƙatawa lokacin hutu shine nakan tashin tafi gidan iyaye. A lokacin da ake hutu zan tashi in tafi in je in duba duk wani damuwansu su zauna mu yi hira da su da ƴan uwa, da abokan arziki a lokacin hutu. Mu shaƙata, mu yi hira sosai da sosai.

Yanda nake, ya kake magance damuwa a aiki? Yanda nake magance damuwa a aiki shine nakan duba meye ya jawo damuwa a lokacin aikin, sai in ga wani irin matsala ne danyi, sai in je ni in dauki damuwan, damuwan in kai ma wani ya tayani dubawa ne, in kuma damuwan wajen aikin nine, zan iya magance shi, zan iya zuwa in yi da kaina.

Abin da nake yi, mene ne abin da nake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine ina kallon TV, ina buga ƙwallo saboda su suna ba ni nishaɗi sosai. Abubuwa ne masu farin ciki. Nakan zauna da abokai na mun hira, shi bana ba ni nishaɗi sosai. Don abin nishaɗi shine ka samu farin ciki a cikin ƴan'uwanka. Shi ma abin nishaɗi ne ka yi hira da abokanka.

Na gode da wannan tambayan. Kuna da WiFi a gida? Eh muna da WiFi a gida, saboda a gidan in muka kunna WiFi ɗin mu yana rage mana amfani da data. Ba kowa sai ya sayi data ya kunna ba. Yana ƙaro mana tattali muna rage dawainiyar shan data a cikin gida. Muna amfani da WiFi a gidanmu saboda a rage yin amfani da shan data.

Na gode da wannan tambayan. Kana cire farce, ina cire farce saboda idan na bar farce a hanuna baya mun kyau. Nakan cire farce saboda farce ba abu ne mai kyau banka ba shi. Ba saboda ni bana son farce a anona. Na zama kaman ƙazanta ne in kana barin shi. Ina ci da shi ko yaushe, duk sati ina cire farce a ci.

Ina godiya da wannan tambayan. Wani fure ka fi so? Na fi son furen rose mai ƙiran mai launin ja. Shine fure wanda in ka ba ma masoya suke jin daɗinsa, suna jin farin ciki lokacin da ake miƙa musu shi. Ina so ina amfani da fure, uh, wajen masoyiyata saboda fure abin farin ciki ne, girmamawa.

Abin da nake yi da me kake yi da farko a lokacin da ka isa ofis? A lokacin da na isa ofis, ina zuwa in dauko takardun da aiki na ji an ɗauko sun ajiye su a gaba na. Lokacin da na isa ofis, nakan gaishe da oganne na a cikin wajen aiki, nakan gaise da duk wanda ya riga ni zuwa.

Na gode da wannan tambayan. Kana koyan wata yare? Eh, ina koyan wata, wata yare. Ina koyan yararruka kaman Turanci, Hausa, Ingilish, yaren Turawa, Arabic ina koyan shi. Wayannan yararrukan saboda ina jin daɗin gau, na iya yararruka da yawa. Wani lokaci har Faransanci ma na kan ɗan koya.

Eh, ina kallon inuwa na. Sau da yawa in ina tafiya nakan kalli inuwa na. Na gode da wannan tambaya. Ina kallon inuwa na, ina kallon inuwa na sosai saboda wani lokacin kana tafiya ka kalli inuwan ka abun yana ba da nishaɗi, sai kana ganin kaman kai ne a ce kai ne wannan inuwa.

Muna, nawa madubi kuke da shi a gidanku? Eh muna da madubi da yawa amma wanda muka fi amfani da shi shine wanda yake babban ɗakin mu. Wanda kowa yake zuwa ya je ya kalli fuskarsa a jiki. Shine madubin da muke amfani da shi. Shi babban ne wanda koyaushe za ka iya zuwa kaje kalli fuskan ka. Madubin gidan mu sun kai a ƙalla ba ƙasar ba sun kai guda shida ko biyar amma nawanda yake babban ɗaki shine wanda muke zuwa muje mu kalli fuskokin mu lokacin da muke yi kwalliya. Shi wannan madubin.

Na gode da wann nan tambayan kana sanya tabarau? Gaskiya ni bana sanya tabarau saboda ni ba ma abocin sa tabarau bane. Saboda yawanci tabarau idan naga mutane sun saka wasu sai yana musu kyau ni kuma inusa tabarau baya min kyau. To shi ya sa mani ban zama ma'abocin saka tabarau sanya tabarau ba.

Eh ina na goyi da wannan tambayan kana zuwa gidan fim? Eh ina zuwa saboda in naje ni gidan fim nakan haɗu da sabbin abokai ko kuma lokacin da muke tare da abokai na mukan ɗan ji sha'awar mu kama hanya mu je muyi kal. Kalli fina-finai haka a ciki to abun na mun daɗi mun je gidan fim mu kan samu mai hira sosai mu fahimci juna mu kalli abubuwa masu nishadi a gidan fim.

Na gode da wannan tambayan. Wace hannu kake amfani da ita? Eh to, hannun da nake amfani da ita, ita ce hannun dama. Saboda lokacin da zan ci abinci da hannun dama nake amfani, lokacin da zan ci abinci da hannun dama nake amfani, lokacin da zan sha ruwa da hannun dama nake amfani. In zan yi tuƙi da hannun dama nake tuƙi. In zan yi guga da hannun dama nake guga. Gaisuwa da hannun dama nake yi.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine kullum idan na tashi zan duba wane aiki ne yafi muhimmanci a yau to shi zan fara yi. Idan na tashi da safe na ga wannan aikin shine wanda yake gaba na misali zan iya tashi in ce eh yau ina da aiki na kai yara makaranta to zan tashi in dauki yaran nan su zan fara kai wa sai in zo in dauki wanki na idan ina da wanki.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake kula da gashin ku? Yanda nake kula da gashina shine duk sati nakan je na yi aski in gyara kaina. Bana barin kaina da datti saboda in gashi yayi yawa akai yana samun ciwon kai to kuma bana son yin tara gashi gaskiya saboda in na tara gashi bana baya mun pasali. Shine dalilin da yasa bana yawan barin nake kula da gashina. Zan wanke shi kullum in nayi wanka zan wanke gashina.

Ina gode da wannan tambayar. Mene ne babban nasaran da ka samu a aiki? Eh, babban nasarar da na samu a aiki shine yarda. Na dai yarda, ina da kokarin yin aiki kuma kowa na so na. Saboda duk lokacin da aka zo da a ba da aiki ana kokarin a ɗauko ni aba ni aikin. Saboda ana da tabbacin zan aikata. To na samu nasarar yarda a wajen aiki. Shine abin da na fi jin daɗinsa.

Na gode da wannan tambayan, gaskiya bana iya yin iyo saboda bana son shiga ruwa kwata-kwata. Ni tsakanina da ruwa, he de in yi wanka da shi a bokiti iyo ban iya iyo ba saboda gaskiya ni ban ma san ya ake yin iyo ba kuma bani da alaƙa da iyo.

Irin kyautan da nake son bayarwa shi ne ina son bayar da kyauta kaman na kuɗi, ina son bada kyauta na abinci, ina son bayar da kyauta na tufafi, ina son bayar da kyauta musamman ga wanda yake buƙatar kyauta amma na fi bada kyautan abinci da kuɗi ma wanda yake buƙata ina bada kyautan tufafi.

Eh ina iya rera waƙa, ina iya rera waƙa ma buduruwata, ina iya rera waƙa ma mama ta. Idan na kan zaune shiru haƙa ina rera waƙa sai in ji daɗi. Ni ma ina da abun yana burge ni saboda in kana rera waƙa wani lokaci kakan manta da wayansu damuwowin ka sai kana zama kaman kana jin ka a cikin farin ciki kana sha'ani da abokai.

Irin ice cream ɗin da na fi so. Wane irin ice cream ne ka fi so? Irin ice cream ɗin da na fi so shine ice cream na Vanilla ko kuma Rufaidah. Waɗannan ice cream ɗin suna matukar mun daɗi saboda ice cream ne waɗanda ba kasafai ake samun su ba. Ice cream ne waɗanda idan ka sha su za ka ji sanyi a jikin ka gaba ɗaya. Ice cream ne masu daɗi kalansu in ka gani za ka ji abun ya burge ka.

Na gode da wannan tambayar. Yaya kake aje takardun aiki? Eh, yanda nake aje takardun aiki shine nakan ajiye su serially ne. Ajiye daki-daki nake aje takardun aiki. Zan ajiye ka, yanda ka cancanta zan ajiye ka a takardun aiki. Ajere daga A, B, C haka zaki ajiye su saboda kunna ɓata idan lambobi ne a jikin su. Zan ajiye su da yanda lambobin su yake.

Ina gode da wannan tambayan. Kana shan ruwan 'ya'yan itatuwa? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa. Ruwan 'ya'yan itatuwa musamman irin lemo, kankana. Wai na 'ya'yan itatuwa ina shan ruwan su sosai. Mangwaro shi ma ina shan 'ya'yan ruwan shi.

Na gode da wannan tambayar. Kana jurewa barkono mai yaji. Ina jurewa barkono mai yaji saboda ni ma abocin shan yaji ne sosai da sosai. Saboda yaji bai cika damuna a abinci ba. Barkono baya damuna. Ina jure barkono iyya zafinsa in dai zan ce barkono bai dame ni ba. Barkono baya daga man hankali. Barkono bai dame ni ba dan iya zuba barkono cikin cokali in ci abinci da shi.

Na gode da wannan tambayan. Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗaki na yayi haske saboda idan ɗakin ɗaki na na da haske, zan ga duk abin da na ajiye shi. Inda ba ha ina kunna tochi nake neman wani abu ba. Idan ɗaki na da haske, zaka kalla duk wani abun da ka ajiye shi a yadda yake.

Na gode da wannan tambayar. Kana sanya safa kullum? Eh ina sanya safa kullum amma mafi akasari da safe nake sakawa na tashi kullum ɗun safa nakan safa nakan, nakan sanya shine da safe kullum idan na tashi zan saka, zan sanya safa. Shine mafi dalilin da ya sa ya zama kullum ina sanya safa a jikina a ƙafata.

Eh ina, na gode da wannan tambaya. Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kuɗin da aka kashe a aiki, saboda wani lokaci idan ba ka rubuta kuɗin da aka kashe a aiki ba, zai iya zuwa ya barka kai da bashi ko kuma ya barka kai da lissafin abun da ba ka kai ba. Za ka iya zuwa ka yi aiki, kuɗi an kashe kuɗi ya zamo kuɗin bai cika ba ko kuma kuɗin ya yi yawa, kai kuma ka manta.

Na gode da wannan tambayan. Ya yake kiyaye kalman sirri? Eh, kalman sirri yadda na kiyaye su shine idan kalmomin sirri ne wani ya bani, zan iya ba kin ƙoƙari na na kiyaye kalaman kalma kalmar sirrin ba zan faɗa ma kowa ba. Zanyi shiru in ɓoye su yanda ba wanda zai sani kuma zan iya ba kin ƙoƙari na in kiyaye kalman sirri yanda ba wani wanda zai ji labari kalmomin sirri.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yanda nake gina dangantaka da kasuwanci, zan je in maka bayanin yaya kasuwanci take. Zan je in sa in wanda ban sani ba sai in iya masa yanayin yadda kasuwanci yake, in masa tallan kasuwanci, in yi masa bayani, in ce masa ga abu kaza, kaza abin da muke sayarwa yana da kyau. In nuna masa shi, in ba shi gwada ya gani in abun ya masa kyau. To haka nake gina dangantaka ta kasuwanci. In jawo mutum cikin kasuwanci na saboda gobe in ya ji daɗi shi ma zai gayyata zai danganta ni da wani a kasuwancin.

Na gode da wannan tambayar. Ina kake son ziyarta? Eh, wajajen da nake son ziyarta suna da yawa. Ina son in ziyarci Saudi Arabia, ina son in ziyarci birnin London, ina son in ziyarci birnin Paris, ina son in ziyarci Madina, ina son in ziyarci Abuja ta Najeriya, ina son ziyarci Kaduna, ina son ziyarci.

Na gode da wannan tambayar. So nawa kake tsarkaka gidanku? Yanzu kullum nakan tsarkaka gidanmu sau biyu. Idan na tashi da safe zan tashi in tsarkaka cikin gidanmu, zan share shi da yamma na dawo zan tsarkaka cikin gida shima in share shi. Saboda barin datti ba ka tsarkake shi yana da wani matsala shima yana taro. Aljanu yana tara kazanta datti in ba ka tsarkake waje datti yana taruwa.

Na gode da wannan tambayan. Sau nawa kake share ɗakin ka? To, a kullum nakan share ɗaki na so biyu. Idan na tashi da safe, zan share ɗaki na. Idan na dawo da dadda-- kafin na kwanta, shi ma zan share ɗaki na. Saboda idan kana barin datti a cikin ɗaki, zai zamo yana takura maka kaima, yana jawo maka mura. Ba re barka kana samun iska mai kyau a cikin ɗakin ba.

Na gode da wannan tambayan, muryan ka tana da ƙarfi ko a hankali? Mai yace, murya na ba ta da ƙarfi, murya na a hankali take saboda ban saba da magana da ƙarfi ba. Murya na gaba ɗaya a hankali nake yi to sai murya gaba ɗaya ta kasance a hankali take fitowa. Ba na yin magana da ƙarfi kwata-kwata. A hankali nake yin magana. Kwata-kwata ban iya yin magana da ƙarfi ba. Gaba ɗaya a hankali nake yin magana ne.

Na gode da wannan tambayan. Kana fi son, kana fin son miya fi kuma mai sanyi. A gaskiya ni na fi son miya mai sanyi saboda abinci mai zafi yana tayar mun da zuciya, yana saka ni amai. Shi ya sa na fi ko yaushe, ko yaushe na fi so in ci abinci mai sanyi. Miya na fi son miya mai sanyi saboda miya mai zafi ba ni iya ci shi. Na kai ta wahala ne yana ƙona mun baki. Shi ya sa abu mai zafi yana ƙona mun baki. Abu mai sanyi kuma na kan sha shi a cikin sauƙi.

Na gode da wannan tambayan. Kana son cin abincin titi? Eh to, ina son cin abincin titi lokacin da nake ba a gari ba. Abincin titi wani lokaci yana da araha kuma zaka samu a lokacin da kake bukata. Musamman abincin titi idan kana tafiya ba wani abinci a kusa babu wani gidan abinci to lokacin abincin titi kuma in ka samu shi to lokacin ne za aka ga muhimmancinsa sosai shi ma.

Na gode don nan tambaya. Kujerun ka suna da daɗi? Eh kujeruna suna da daɗi. Musamman kujerar cikin ɗaki na na da daɗin zama ko kuma kujerar cikin gida na shi ma yana da daɗin zama saboda kujeru ne wanda suna da kyau suna wajen zama mai kyau suna da abun zaman mai laushi. Shiyasa suke da daɗi suke da sha'ani mai daɗi wajen zama.

Na gode da wannan tambayan. Yaya teburin ka a wajen aiki yake? Yanda teburi na yake a wajen aiki shine teburi na na kusa da windo ne a wajen aiki. Teburi na na da kujera yana da fadi teburi na. Teburi na akwai takardu na jeri-jeri a kai. Da kuma ab na'ura ta itama tana kai. To haka nake jera teburi na nake aiki.

Na gode da wannan tambaya. Sau nawa ka ke rubuta rahoto? To, inda na ke, inda na ke rubuta rahoto shine na ka rubuta rahoto a sati sau biyu. Na ke rubuta rahoto saboda lokacin ne a ke tam, a ke ce rubuta rahoto ne a wajen aiki. Lokacin ne na ke rubuta rahoto, zan bayar a wajen aiki sai in bi ka.

Na gode da wannan tambaya. Mai kake shirin, yi aƙarshen mako, a duk ƙarshen mako na shirya ziyara ma en uwa ta da kuma kanne na da abokai na ko kuma in tafi gidan kallo. A duk karshen mako nakan waro a wannan lokutan ne inji in samu ziyara ma en uwa na da abokan arziki.

Na gode da wannan tambaya. Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Kuɗin makaranta, kuɗin wuta, kuɗin ruwa duk ina biyan kuɗin wayannan kuɗaɗen ta waya ne. Ina biyan kuɗaɗe da dama ta cikin waya na. Ina tura ma 'yan uwa na kuɗi a waya. Nakan biya kuɗin abubuwa da yawa a waya ta.

Na gode da wannan tambayar. Kana son fin hawa matakala ko lifta? Eh to, na san hawa matakala fiye da lifta saboda matakala na kan samu ɗan jijjige gwad gajiyan jiki na wanda na ɗebo ina hau indan haura. Saboda shi kuma lifta baya ga da tabbas Wani lokaci inka haushi za ka ji daɗin sa. Amma ina jin daɗin matakala saboda ina cire gajiya a jikina.

De da wannan tambaya. Na wane yawan danginku a gida? Yawan danginmu a gida suna da yawa gaskiya. Danginmu a cikin gidanmu akwai baba, akwai mama, akwai ƙanne, akwai yayu. Danginmu a cikin gida, mu dangi guda ɗaya ne a cikin gidanmu. Saboda kowa a danginmu ya ware gidansa ne yana zaune. Danginmu a cikin gidanmu bamu da yawa danginmu kadan.

Na gode da wannan tambayan. Ina kake ajiye hotunan wayarka? A yayin da nake ajiye hotunan wayana, sai na kan ajiye su a fayil manaja na ko in ajiye su a galari saboda wajen ne wanda inka tura hotuna suke zama. In ka ɗauki hoto za su zauna a wajen. Hotuna suna zama ne a cikin waya daidai wajen da aka tsara masu su zauna.

Na gode da wannan tambaya, na gode da wannan tambaya. Kana iya amfani da kwamfuta, eh ina iya amfani da kwamfuta saboda amfani da kwamfuta yana da matuƙar muhimmanci a irin rayuwar da muke ciki yanzu. Amfani da kwamfuta yana ƙara maka sanin abubuwa da yawa. Amfani da kwamfuta yana nuna maka yadda duniya yake ciki. Amfani da kwamfuta yana ƙara sa ka samu sabbin abokai.

Na gode da wannan tambayar. Wane irin wasa ka fi so? Eh, wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. iNa san wasan ƙwallon ƙafa sosai saboda ni ma wasan da na fi iya bugawa ke nan. iNa buga wasan sha waya, ina buga wasan ƙwallon ƙafa da ƙafa na, ina buga wasan ƙwallon ƙafa. Na kalla wasan ƙwallon ƙafa. Duk abin da ya shafi ƙwallon ƙafa yana matuƙar burge ni.

Na gode da wannan tambaya. Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda idan za ka zauna cikin girmamawa ne, kake naɗe ƙafafuwanka lokacin da kake zaune saboda ku da mutane su zo suna tsallaka ka idan ka ƙetare ƙafafu wanka, ba wanda zai samu damar. Mai yazo yana tsallaka maka ƙafafu wanka. Shi ne kawai in ka tattare ƙafafu wanka, ba wanda zai zo ya takura maka zai wuce, zai wuce. In ka ƙetare ƙafafu wanka, ba wanda zai na tsallaka maka ƙafa.

Na gode da wannan tambayar. Kana sanya hula, ina sanya hula. Kullun da kullun sai na sanya hula, saboda hula yana tara sanyi. Hula yana ƙara ma girmamawa a cikin al'umma. In ka sanya hula yana sa a gan ka da mutunci. In ka sanya hula yana sa wanda yake ma kallan wannan ma yayi ma ka kallon mutunci. In ka sanya hula yana ƙara ma kyau. In ka sanya hula zai sa kowa ya ganka, ya gan ka da mutunci. In ka sanya hula kana burge mutane.

Na gode da wannan tambayan. Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu saboda a wajen aiki idan ayyuka sukayi zuwa zan kira wannan, zan kira ma'aikata in raba musu ayyuka. Zan kira in raba ma wane da wane aiki. Duk wanda yake da aiki zan kira shi in bashi. Shi ne kawai abun da ya fi dacun da ayyuka suna. In ka raba su ga masu shi, akan taimaki juna ne ayi tare.

Na gode da wannan tambayan. Ya kake magance koke-koke? Yanda nake magance koke-koke shine. Idan mutum ya kawo min matsalar sa, zan kira in ji koke-koken shi, in kira ɗayan ma in ji koke-koken shi, sai in ji waye ne matsalar shi, waye mai gaskiya a cikin koke-koken sa. Sai in gane wanda shine bashi da gaskiya a cikin koke-koken sa, sai in sa mu in yi adalci in magance duk wani koke-koke da aka kawo mun, idan kuma koke-koken na neman taimako ne zan iya zuwa. In ina da abin da zan taimaka ma koke-koken ka in ɗauka in ba ka, in ba ni da abin da zan taimaka ma koke-koken ka sai in ba ka haƙuri, in tura ka wajen wanda yake da maganin koke-koken ka.

Kanna bagode da wannan tambaya. Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a aiki ɗaki, saboda idan ka buɗe taga a ɗaki, iska daga Allah yana shigowa. Saboda taga zai shigo maka da iska daga Allah kuma zai shigo maka da haske. Kaga cikaken abin da yake cikin ɗakin. Ba he ka buƙaci wani kunna hasken daban ba saboda taga idan ka buɗe shi yana rufshigo da abubuwa da dama.

Na gode da wannan tambayan. Na wani nisa kake iya tafiya da ƙafa? Na iya tafiyan nisa a ƙafa, na kilomita ɗaya ko zuwa biyu, saboda na saba da tafiyan ƙafa sosai. Tafiyan ƙafa baya cika damuna. Nisar tafiya a ƙafa bai cika damuna ba. Na iya tafiya sama da kilomita ɗaya a ƙafa na.

Na gode da wannan tambayar. Sau nawa kake amfani da wayarka? Kusan sau ashirin zuwa talatin nake amfani da wayana a rana. Saboda waya na kusan shine babban abokina a lokacin da nake amfani da shi. Ina amfani da wayana duk lokacin da nake buƙata. Nake kewan wani abu nakan ɗauki wayana na yi amfani da shi saboda ya sama min wayansu bayanai da wayansu labarai. Shi waya na shine ina amfani da shi a matsayin babban aboki.

Akwai dawannin tambayan. Na wa sa'o'i kake kallon wayanka? Ina kallon wayana na sa'o'i da aƙalla ba a ƙasara ba. Ina kallon wayana na sa'o'i kaman sa'a goma a rana acikin, acikin sa'o'i ashirin da huɗu da muke da shi. Ina kallon wayana sa'o'i goma a rana saboda wayana na matuƙar jin daɗin amfani da shi.

Nagode da wannan tambayan, wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyan da nake amfani da shi, tsintsiya ne mai laushi. Tsintsiya ne wanda idan ina shara da shi baya barin datti a baya. Tsintsiya ne wanda idan zan share waje nakan tabbatar na share wajen ya sharu sosai. Shine irin tsintsiyan laushi da nake amfani da shi.

Na gode da wannan tambayan. Kana iya jefa dutse da nesa? Eh, ina iya jefa dutse da nesa. Idan na tashi zan wurga dutse, nakan wurga shi ne wanda tsayin shi zai tafi da nisa. Zan jefa dutse da nisa wanda zai yi tafiyan tsakon talatin zuwa tsakon goma sha biyar. Ina da ƙarfin jefan dutse ya tafi da nesa.

Na gode da wannan tambayan. Ina kake cin abinci a wurin aiki? A inda nake cin abinci a wajen aiki shine wajen da ake zuwa sayan abinci idan an fito daga wajen aiki. Wajen cin abincinmu yana tsallake ne da gefen wajen da muke aiki. Mu tashi mu bar wajenmu, tsallaka gefe mu je mu siyo abinci, sai mu zauna mu ci. Wato ana kiran wajen da turanci "Restaurant", wajen cin abinci.

Na gode da wannan tambayan. Wani yanayin ɗaki ka fi so? Irin yanayin ɗakin da na fi so shine na fi son ɗaki mai haske, mai farin fenti. Ina son ɗaki wanda idan na shiga zan ga duk abun da yake ciki. Ina son ɗaki mai yanayi da in na shiga zan ga duk wani abubuwan da yake ciki, zan ji daɗi yan ina cikin irin wannan ɗakin. Yanayin ɗakin na matuƙar burge ni.

Na gode da wannan, na gode da wannan tambaya. Kana iya ba da barkwanci, ina iya ba da barkwanci saboda ina son abubuwan barkwanci, duk wani abin barkwanci nima karan kai na ina bayar da wa saboda idan inna zauna da mutane suna ce min ina da barkwanci sabo, saboda duk wani abin da ya shafi barkwanci ina matuƙan jin daɗinsa.

Ya yi hakuri da wannan tambayan yaya wurin aikinku yake? Yanda wurin aikinmu yake shine idan ka zo ka a wurin aikinmu za ka samu mutane suna tare a wajen. Kuma wajen aiki ne wanda ofis ne wanda za ka samu mutane. Ofis ne na ƙera ƙere, in ƙera takardu za ka samu ana jajjere muna aiki da yanar gizo. Wayansu sun zo suna so a musu wasu suna jira a musu.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yanda nake magance matsaloli a aiki shine idan matsalan ta taso, zan ɗauke ta in gani in a wajen aikina ne ta taso. In ba a wajena bane, zan ɗauka in kai ma nagaba da ni a wajen aikin ya gaya mun matsalolin akan meye suke sai in kai. In zan iya magancewa matsalar sai in dauka ni da kai na. In ba zan iya magance matsalar a wajen aikin ba, sai in ɗauka in kai wa nagaba da ni. Shi ne zai iya magancewa.

Na gode da wannan tambayan. Wane launin tawada kake amfani da shi? Launin tawada da nake amfani da shi shine shuɗi, ƙasa da kalan baƙi. Su biyu nan nake amfani da su. Saboda yawancin tawadan da ina amfani da su ina jin daɗin rubutu da tawada launin shuɗi da baƙi.

Na gode da wannan tambaya. Kana kunna kendir a gida? A'a, bana kunna kendir a gida, saboda idan na kunna kendir a gida zan iya yin bacci ban tashi ba. Ni kuma gaskiya kendir a gida yana ban tsoro saboda ina jin tsoron abin da zai kawo kendir a gida ya je ya jawo min wani abin da ban shirya masa ba.

Na gode da wannan tambayar. Kana ci da cokali ko da hannu? Eh, ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Idan abinci ya shafi irin shinkafa, taliya, ina ci da cokali. Idan kuma abinci ya shafi tuwon masara, tuwon sakwara, tuwon teba, tuwon daɗaɗɗen wake ina cin su ne da hannu. Saboda cin abinci da hannu yana da daɗi. Ci da cokali ma akwai abincin da in ka ci da cokali za ka fi jin daɗin ci. Amma cin abinci da hannu yana mun daɗi shima.

Wane irin tufafi ka fi so? Irin tufafin da na fi so shine ta zarce jamfa da hula, saboda shine yawancin duka irin kayana. Ko yaushe sune kayayyakin da nake sakawa. Ba na bari.

Waɗanne apps ka ke amfani da su sau da yawa? Apps da na ke amfani da su sau da yawa shine akwai WhatsApp, akwai Facebook, akwai Twitter, akwai Instagram, akwai Snapchat.

Kana cin tafarnuwa? A'a, ba na cin tafarnuwa saboda tafarnuwa in na ci yana samin warin baki. Tafarnuwa yana saka mutane suna toshe hancin sa lokacin da kake magana. To in na ci tafarnuwa kuma ba na so.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto musamman duk mako ana saka ni a cikin mutanen da za su gabatar da rahoto a wajen aiki. To zan tanadi rahoton da zan zo in gabatar ne a makon. Tin tsakiyan mako in zo da wuri-wuri in rubuta rahoto na in gabatar a gaban shuwagabannin mu sai in gabatar in gaya musu abin da ya faru a makon a wajen aiki.

Kana lulluɓa, lulluɓe da bargo? Eh, na lulluɓuwa da bargo musamman a lokacin sanyi. Idan lokacin sanyi ta shiga kullum zan lulluɓu da bargo. Saboda idan ba bargo ba, ba wani abun da yake yawan tara sanyi akai-akai musamman kamar bargo. Na jin daɗin lulluɓuwa da bargo.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ne a cikin ruwan zafi. In na dafa ƙwai a cikin ruwan zafi ya fi mun daɗi na ci shi amma in dafa ƙwai a man gyaɗa ban cika yi ba saboda dafa, dafa ƙwai a ruwan zafi ya.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine idan aiki ya zo shi, a lokacin shi zan zauna in yi aikin. Rayuwana kuma ina tsara shine duk abin da ba zai shiga mun cikin aiki ba to na kan ji ɗaɗin irin waɗannan abubuwa. Ina son yin aiki a irin waɗannan ƙa'idodin bana so ina shiga aikin wani.

Na gode da wannan tambayan. Me kake saya daga kasuwa? Abin da nake saya daga kasuwa shine duk mako na kan tashi in je ni in yi sayayyan karshen mako a kasuwa. Zan saya sabulu, makilin, burushi, dankamfai. Duk karshen mako na kan je in saya kayan abinci a kasuwa.

Na gode da wannan tambayan. Yaushe kake cin abincin rana? A lokacin da nake cin abincin rana shine nakan ci abincin rana ne, da misalin karfe biyu na rana nake zama in ci abincin rana. Saboda lokacin na ayyuka sun zo sun ɗan ragu mu, to lokacin na ke sa mun ci abincin rana na sai in nemo waje in zauna.

Nagode da wannan tambayan. Kana zuwa wurare da wuri ko, ko, ko a baya daga baya, gaskiya ina ƙoƙarin zuwa wurare da wuri, musamman wurin da aka gayyace ni. Ina ƙoƙari in ga na faranta wa wanda ya gayyace ni in je da wuri-wuri ya ganni a wajen. Saboda in ka je wajen da aka gayyace ka da wuri, da ka ji ta wanda ya gayyace ka zai ji daɗi. Saboda zuwa wuri na daga cikin ɗabi'u mutanen kirki.

Na gode da wannan tambayar. Kuna sanya saye yunifom a wurin aikin ku? A'a, ba mu sa yunifom a wajen aikinmu. Kowa na zuwa da kayan gida ne saboda mu a wajen aikinmu babu yunifom. To kowa na zuwa da kayan da yake da shi ne a gida ya saka.

Na goyi da wannan tambayan. Ka na fi son zama a kujera ko a taburma? Na fi son zama a taburma, saboda zama a taburma ya fi mun, ya fi mun daɗi ne a gida indai zan zauna a taburma. Amma kuma in a wajen aiki ne, na fi son zaman kujera. Saboda zaman kujera, zaman a wajen aiki ba za ka ji daɗi inka zauna a ƙasa ba. Amma in na dawo gida, na kan so in zauna a taburma ne in tattara ƙafafuwa na.

Na gode da wannan tambayan. Ina ka ke tofa miyau? Ina tofar da miyau ne a wajen ne kaman bayan gida. Ina tofar da miyau idan ina tafiya a kan hanya nakan tofar ne a wajen da baran cutar da wani ba. To miyau ƙazanta ne shi yasa ka tofar da shi a wajen da ba za ka cutar da kowa ba.

Na koyi da wannan tambaya yaya unguwarku take. Yanda unguwarmu take shine idan ka shigo unguwar za ka tarar da mutane a bakin hanya, za ka samu gate a farkon shiga unguwar. To, lokacin ne za ka zo gidaje za ka fara tararwa. Gidajen unguwarmu duk kusan irinsu guda ɗaya ne. Za ka wuce ka zo mutanen da ka tarar da su a bakin su masu kasuwa ga gidajen a gefe su masu gidajen unguwar suna gefe.

Na gode da wannan tambayar. Yaya kake sasanta rikici a aiki? Inda nake sasanta rikici a aiki shine zan kira wanda suke rikicin na ji, "Kai, meye matsalar da ka samu a wajen?" Sai in tambaye ɗayan, "Meye matsalar da ka samu a aikinka?" Idan na ji wanda aikinsa shine mai gaskiya sai in ba shi haƙuri. In na ji wannan kuma sai in zo in ɗauka ni in gyara ko kuma in je in ce masa ya koma ya je gyara.

Na goyo da wannan tambayan kana tauna goro? A'a bana tauna goro saboda mu mafi akasari yanda muka ɗauka duk wanda yake tauna goro tsoho ne. Shi ya sa ma bamu taunawa in an bamu kyautan goro muna ɗaukan mu je mu bayar ma tsofi ne. Kakanninmu su ta tauna saboda goro mu musam tsofi ne suke tauna shi. Ni bana tauna goro kuma ban sani ba ma ko sau matasa sauyi da suna tauna goro.

Na gode da wannan tambayar. Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine masu gidan mu kuma munayi ne saboda mu biya buƙatu mu, mataimaki yan'uwan mu. Ƙwarin gwiwan da nake samu a wajen aiki shine a hazaka da nake da shi. Na so yin aiki na gama da wuri. Shi ne abin da yake ƙara mun ƙarfin gwiwa a wajen aiki.

Na gode da wannan tambayan. Kana iya dafa abinci? Eh, na iya dafa abinci. Na iya dafa abinci kamar shinkafa, abinci irin taliya na iya dafa shi, abinci irin tuwo na iya dafa shi. Abinci irin sufageti na iya dafa shi. Abinci irin awara na iya dafa shi. Abinci irin dambu na iya dafa shi.

Ina gode da wannan tambayar. Nawa ruwa kake sha a kullum? Na iya shan ruwa kaman leda fiyo wata guda goma. Kullun na kan sha ledan fiyo wata guda goma. Na iya shan ruwa kaman leda fiye wata guda goma. Kullun na kan sha ledan fiye wata guda goma. Kullum ina shan fiyo wata kusan goma.

Nagode da wannan tambayan kana sanya agogo a hannunka? Ina sanya agogo a hannuna saboda duba lokaci. Ina sanya agogo ne a hannuna na hannun hagu saboda duk lokacin da in dai na ɗaga in duba lokaci baya bani wahala. Agogon a hannun haguna ina duba shi ne cikin sauƙi in gani. In agogona na hannun hagu na ina duba lokaci na cikin sauƙi.

Ina koyar da wannan tambayan sau nawa kake share ƙura. Kullum da safe na tashi zan je wajen aiki na kan share ƙuran da yake a wajen zama na. Da safe sau, sau ɗaya na kan share ƙuran da yake a wajen zama na sai kuma in a lokacin da na sake dawowa na sake ganin ƙura a wajen kafin na zauna, shi ma zan share shi saboda ƙura yana ɓata wa mutum tufafin.

Na gode da wannan tambayan. Kana fi son fensir ko alƙalami? Eh, na fi son fensir. Eh, na fi son alƙalami akan fensir, saboda alƙalami shine wanda muke amfani da shi a wajen aikinmu. Muna rubuta rahotanni, saboda, alƙalami shi baya goge wa, shi kuma fensir ana iya zuwa a goge shi. To shi ya sa muka, na fi son alƙalami akan fensir.

Nagode da wannan tambaya. Ya kake taimakawa mutane. Ina taimakawa mutane ne da dai dai buƙatunsu da dai dai nima abin da nake da shi don taimakawa. Idan mutum ya zo yana neman taimakawa a wajena, zan tambaye shi meye damuwansa sai in jin in za'n iya taimakawa da abin da mutum yake bukata. In ina da shi in ɗauka, in ba shi, in bani da shi na ba shi haƙuri, in tura shi wajen wani wanda za iya taimakawa mutane irin shi.

Kana jin tsoron kwari? A'a, bana jin tsoron kwari. Asali ma ni in naga kwari kashe su nake yi. Bana barin su saboda kwari ƙazanta ne ma yake jawo su. Kuma amma bana jin tsoron kwari. Di'uk yanda naga ƙwaro na iya bakin ƙoƙari na inga na kashe shi.

Ina goyo da wannan tambayan. Wani launin labule kuke sauƙe? Labulen da nake son irin shi shine kalan bambita, kala ruwan bambita wato brown to shine kalan labulen da nake amfani da shi.

Na gode da wannan tambayan. Kana kallon taurari da daddare? Eh, in ina zaune a cikin gida nakan kalli taurari da daddare. Ina ɗaga kaina ina gani. To, abin yana mun gummun kyau in ina kallon taurari suna sama da daddare. Abin, abin sha'awa ne kana kallon taurari da daddare sun fito su ma sun haska sama. Abin yana da matuƙar kyau.

Menene burin ku a a aikin ku? Burina wa aikin mu shine samun nasara, saboda idan ana aiki ba a samun nasara kori ba. To tabbas wannan aikin yana buƙatar a masa gyara saboda burin kowane ɗan adam a wajen aiki shine ya samu nasara ya gai ya yi abin da ya kamace shi.

Na gode da wannan, na gode da wannan tambayan. Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Duk lokacin da nake jin damuwa, ina zuwa ne, inyi maganin damuwa na. In mutum ya cutar da ni, zan je in same shi in gaya masa ya mun, ya saka ni cikin damuwa. Idan abu ya dame ni, ina zuwa in je in roƙi Allah ya yayemin damuwa.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, bana rera waƙa a lokacin yin wanka saboda haramun ne ka rera waƙa a lokacin da kake tube. Lokacin da zakayi wanka in ka tube haramun ne ka rera waƙa. Saboda babu kyau mutum yana tube ya shiga ban ɗaki yana rera waƙa, yana jin muryarsa. Bana rera waƙa lokacin da nayi wanka.

Na goyi da wannan tambayan. Kana zama a kan gwiwa? Eh, ina zama a kan gwiwa. Saboda idan ka zauna a kan gwiwa wani lokaci, gwiwoyin su ma suna ƙara samun lafiya. In ka zauna a kan gwuiwanka yana rage maka wayan su abubuwa. In kana zaune a kan gwuiwanka, gwuiwan shi ma zai sake samun lafiya.

Nagode da wannan tambayan. Kana kwana a gado ko a ƙasa? Ina kwana a gado ne, saboda tin da nake ban saba da kwanciyar ƙasa ba. Amma kwanciya a ƙasa ance yana cire gajiya. To gaskiya ne a gado nake kwanciya ko na gaji ko ban gaji ba a gado nake kwanciya. Amma wasu sunce kwanciya a gado, in ka gaji yana da ba dadi. Kwanciyan ƙasa ya fi cire gajiya amma ni koyaushe a gado nake kwanciya.

Na gode da wannan tambayan. Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Kullum ma a ciki nake kwana. Bana fitowa waje, in dai dan kwana, saboda kwanciya a ciki shine abu mafi tsaro. Ma lafiyan mutum, saboda kwanciyan ciki shine ya fi dacewa da mutum.

Na gode da wannan tambayan. Kana miƙe jiki da safe? Eh, kullum da safe ina tashi, a barci kafin na ci wanka in shirya da waje zuwa wajen aiki, zan miƙe jikina. Duk gajiyan jiki don samu ya bi ta sai in miƙe kafin na yi wanka in miƙe. Saboda in kana yawan miƙe jikinka da safe, ciwukan jiki baza ka na samun su ba.

Na gode da wannan tambayan. Ka riƙe lema lokacin ruwa? Eh ina rike lema lokacin ruwa, saboda, idan mun, daka fita lokacin da ba'a yin ruwa, ba ka da tabbacin daka dawo ba'a yin ruwa. A lokacin ruwa ya kamata ka riƙe lema, a duk lokacin da zaka fita, saboda ruwa na iya saukowa a ko da yaushe ba ka shirya ba.

Na gode da wannan tambaya. Kana cire takalmi a gida? Ina cire takalmi a gida kullum da kullum. Indan shiga cikin gida, in na shigo cikin gida, zan shiga ɗaki, ina cire takalmi a gida. Saboda al'adane mai kyau kana cire takalmi shima girmamawane idan kashiga wurinda mutane suke, kacire takalminka daga nesa kashiga inda suke. Saboda han, shima mutanen zasu gane kanada hankali, kanada girmama na gaba dakai.

Na gode da wannan tambayar. Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, wayana tana daidaita haske da kanta. Idan na shiga wajen duhu, wayanda ta daidaita haske ta mayar da ita mai duhu. Idan na shiga waje mai haske wayan, na shiga waje mai duhu, wayanda ta daidaita kanta mayar da kanta ta haske waje haske. Na shiga waje mai haske wayan za ta daidaita kanta ta daidai yanayin wajen. Saboda hasken wayan yana cin ido.

Nagode da wannan tambaya. Kana son fin, kana son tufafin auduga ko kuma nasili? Na fi son tufafin auduga saboda tufafin auduga shi ko, ko a sanyi bai kama jiki saboda yana da matuƙar karko in kana amfani da shi. Tufafin auduga yana da kyau in an ɗinka shi.

Ina gode da wannan tambayar. Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? A wajen aiki muna amfani da kwamfuta, muna amfani da su, muna amfani da firinta, muna amfani da shishima a wajen aiki, muna amfani da wutar lantarki, muna amfani da janareto, muna amfani da, da laptop. Waɗannan su ne kayayyakin da muke amfani da su a wajen ayyukansu.

Na gode da wannan tambayan. Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci, musamman idan aka ce na ban gama aiki na ba a lokacin. Kafin lokacin tashi aiki, nakan zauna in ƙarasa duka ayyukana. In gaya zanye da su sai in samu in ƙarasa sauran ayyukana.

Na gode da wannan tambaya. Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata kullum da daddare. Idan na fito, idan wata ta fito da daddare nakan fito in leƙa in kalle ta in ga yaya hasken ta yake. Hasken wata na da, ba da iska mai daɗi in wata ta fito sosai. Musamman ma lokacin da ta gama girma wata, ka kalle ta da daddare ta ka ji daɗi kai tsaye.

Na gode da wannan tambayan. Kana da fanka a rufin ɗaki? Na da fanka a rufin ɗaki. Saboda ɗakina fanka ne guda ɗaya a sama a rufin ɗakin. Bani da wani abu wanda yake bani iska daga fanka a rufin ɗakin. Sai windo su ne suke bani iska a cikin ɗakina.

Na gode da wannan tambayan. Nawan matashi kake amfani da su? Matashin da nake amfani da su guda ɗaya ne a ɗakina, saboda iya wanda nake ɗaura kaina ne. Iya matashin da nake ɗaura kaina ne shine kowanne nake amfani da shi a ɗakin. Ba ni da matashi da yawa saboda ɗakina ne dayanane shine kuma matashin da nake amfani da shi guda ɗaya ne.

Na gode da wannan tambayan. Kana tafiya da sauri? Eh ina tafiya da sauri, musamman ma in kaga ina sauri to na makara ne zan je wani waje. Nakan ƙara saurin da nake akan yanda nake tafiya. Amma ina yin sauri ne musamman saboda in samu in je yanda nake so. Saurina daga cikin ɗabi'un tafiyana.

Na gode da wannan tambayi. Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina zuwa wurare ne indaya dangantaka wurinda zanje. Idan zanje wuri ne wanda yake kusa, to zan tafi da ƙafa. A wuraren da nake zuwa idan na je wuri mai nisa, zanje ne a abin hawa. Daga cikin wuraren da nake zuwa akwai wanda zan je ni a mashin. A cikin wuraren da nake zuwa akwai wanda nake hawa mota saboda nisan wajen wuraren da nake zuwa. Wani yana buƙatar mota ne ko mashin.

Abin da nake yi don me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine na kai ni ƙoƙari aikin yayi kyau. Saboda idan aikin ka baya yin kyau, to za ka rasa aikin ka kuma aikin ka ba zai ƙaru a wajen mutane ba. Don ka ƙara aikin ka, dole ka nemi abubuwa masu kyau a wajen aiki kuma ka jajirce kai, ƙoƙari ka ƙara aiki yadda ya kamata.

Nagode da wannan tambayan. Kana shan ruwa mai sanyi? A'a, ba na shan ruwa mai sanyi, saboda in dai na sha ruwa mai sanyi zan yi mura. Saboda duk ruwa mai sanyi in dai zan sha shi dole zai sani mura. To shiyasa na ke kiyaye shan ruwa mai sanyi. Ba na so ina shan ruwa mai sanyi a duk lokacin da in dai na sha ruwa mai sanyi to zan iya samun matsala. Nagode.

Na gode da wannan tambaya. Kana yin waƙa a cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa a cikin zuciya saboda wani lokaci inda na zauna shiru don na tuno wa'yansu waƙoƙi ko kuma ni karan kaina ina ƙirƙirar wa'yansu waƙoƙi a cikin zuciya da ina yi su, sai na ji kamar suna nan sabin ne a duniya. Ko kuma ni idan ina cikin damuwa wani lokaci zan iya yin waƙa saboda ina rarrashin zuciya na dasu waƙoƙin. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App da nake amfani da shi dan tura saƙonni sun kasu kashi kashi ne. Ina amfani da app ɗin WhatsApp dan saƙonni, ina amfani da app ɗin Facebook dan saƙonni, ina amfani da app ɗin Twitter dan saƙonni, ina amfani da app ɗin Instagram dan saƙonni. To waƴannan app ɗin su ne waƴnda suna daga cikin apps ɗin da nake amfani da su dan tura saƙonni ma ƴan'uwa da abokan arziki domin suna daga cikin app ɗin da suke isar ma saƙo ma ɗan'uwa a duk yanda yake saƙon ka ya ise shi da wuri wuri.

Na gode da wannan tambayan kana ajiye kwalban bayanan ku? Na ajiye kwafin bayanai saboda wani lokaci akan zo a buƙaci kwalban bayanan. To idan kuma ka tura bayanai na tura bayanai babu kwafi, akan zo a samu matsala. Wanda na tura masa saƙon, bai isa wajensa ba. Shi ya sa in na tura bayanai nake barin copy, copy bayanai na a baya. Saboda in lokacin nau ake bukata, ya taso zan zo in ɗauka copy da na bayar sake turawa.

A ga wuri don nan gombe kana iya ɗinka tufafi. Ina iya ɗinka tufafi. Ni shahararren maɗinkin tufafi ne saboda na iya ɗinka tufafi. Tufafin da ka saka a jikina ni na ɗinka kayana saboda na koya ɗinka tufafi ne saboda samun naɗin kamakai na. Mutane da yawa suna ganin tufafi a jikina masu kyau suna zuwa suna ce in ɗinka musu don tufafin da yake jikina.

Na gode da wannan tambayan, me kake yi da safiya lokacin da ka farka? A duk lokacin da na farka da safiya, A duk lokacin da na farka da safiya, abu na farko da nake fare yi shine, nakan tashi ne yi addu'a, naje na yi sallah, ina farkawa da yin wayan abubuwan, in na dawo zan sake kwanciya, ina sake farkawa abarci, sai in tashi in yi shirin zuwa wajen aiki. Idan na farka, dan yi shirin zuwa wajen aiki ne. Da safen, in tashi n' tafi wajen aiki.

Nagode da wannan tambayan kana shuka tsirrai a gida? Eh, ina da wajen shuka tsirrai musamman a gida saboda idan tsirrai suka fito. Kamar yadda malaman kimiyya suka ce, yawan ganin korayan ganye yana kara lafiyar ido. To shiyasa nake shuka tsirrai a gidana. A duk lokacin da na tashi da safe, zan je in kallo wa yinnan tsirran da safe. Zan je in kalle su suna kara mun kyan lafiyar idona.

Na gode da wannan tambayan, kana tafiya kasuwanci? Ina tafiya kasuwanci sosai. Kullum nakan tashi in tafi, da safe inna tashi zan tafi wajen kasuwanci na. Saboda in, in kasa in yi kasuwanci in sayar shi, in sayar in yi kasuwanci duk abin da na kasa na sayar. In dauko shi in dawo da shi. In zo in sayar da abin da nake so in dawo da shi gida. In dawo da riban gida.

Na gode don tambayar. Wane irin yanayi ka fi so? Na fi son yanayi na lokacin hunturu. To ina son yanayin hunturu saboda a lokacin yanayin hunturu ne za ka zo, za ka sa rigar, rigar sanyi. A wannan yanayi in ka yi wanka, za ka ji ɗumi a jikinka, ba ta kure jikinka ba, ya lalace ba.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. In dai na kunna wuta domin naƙa haske. Zan kunna wuta ne domin in ga duk abun da yake mun a cikin dubu. Ina kunna wuta ne domin in gani abubuwan da ba na ganin su. In na kunna wuta ina buƙata, duk wani abu da ba na ganin ganshi a lokacin. Wuta yana taimako ne a lokuta da dama, musamman da daddare. In ka kunna wuta za ka ga abubuwan da ba ka gani.

Na gode da wannan tambaya. Kana, kana kare wayanka daga ƙwayar cuta. Wayana ina kare ta daga ƙwayar cuta saboda a duk lokacin da ƙwayar cuta ta shiga cikin wayanka, tana dama ma wayar lissafi. Ƙwayar cuta duk lokacin da ta shiga cikin na'urar wayanka, ta ɓata maka waya, ta kawar maka da wayansu bayanan da ka ajiye su masu muhimmanci. To dole ka saka ƙwaya, ka, ka kawad da waya daga ƙwayan cuta saboda shi yasa nake saka mata maganin gade, hana ta kamuwa da cututtuka.

Na gode don wannan tambayan. Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Abin da nake yi a lokacin da babu wutar lantarki shine ina kunna hasken tocun waya ko kuma nakan kunna, ee, kandir. To, na kunna kandar a lokacin da babu wutar lantarki yana dan haska mun waje kafin in samu haske ko kuma in kunna tocun waya in ga waje saboda.

Na gode da wannan tambaya. Kana yin mo motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum saboda a kullum a kullum ina motsa jikina da safe idan na tashi zan motsa jikina saboda in cire gajiyan baccin da na kwanta da shi saboda in tashi ina motsa jiki da safe nakan tashi in je ni na samu jikina ya warware. To lokacin dazan motsa jikina ina samu ƙarfi sosai a jikina saboda in samu in yi duk wani aikin da zan yi a rana.

Eh ina son kallon faɗuwar rana. Ina fita ne a daidai lokacin da rana ya kusa faɗi. Inje in zauna a wajen kalla yanda rana yake faɗi ko kuma inje kusa da inje fili fal wanda yake zuwa in kalli wajen da rana yake faɗi. Inje in kalli yanayin wajen faɗuwar rana, wajen namun kyau an kalli faɗuwar rana sai inga ci wajen yana yi ja yayi kyau. Sai in kana kallon faɗuwar ranan, zaka kau sama yayi ja yayi kyau sosai.

Kuna samun horo a wajen aiki? Eh ina samun horo a wajen aiki saboda duk aikin daza ayi indai ba horar da kai an gwada maka ya aikin yake ba. To dai zamo tamkar baka iya aikin bane sai dai ka koya saboda aikin da aka maka horo zaka iya shi ne sosai. Kai iya shi ka gwada ma wani kaima kai horarre ne saboda in an zo tambayan kana da horo zaka iya karɓa buɗe ka cewa eh kai horarre ne akan aikinka kake yi.

Gudun fanka da na fi so. Na fi son fanka in yana gudu a lambar ƙarshe, in kai shi na ƙarshe in bar shi in yana gudu a wannan lambar, na fi son sa lamba biyar ke nan shine lambar ƙarshe a fanka. Gudun sa na mun daɗi, ya na bada iska sosai. Albarka ma a san kana minsharin bacci ba a lokacin in ka kure fanka kai shi a lambar ƙarshe lamba biyar.

Na gode da wannan tambayan. Yaushe kake zuwa kasuwa? A duk lokacin da nake zuwa kasuwa shine ƙarshen wata. A duk ƙarshen wata nakan je kasuwa na sayi kayan abincin da zanci na ƙarshen wata. To a kasuwa nakan sayi shinkafa, a kasuwa nake sayan kayan sawa na, a kasuwa nake sayan takalmi, a kasuwa nake sayan riga, a kasuwa nake sayan duk wani abun da zanci. A kasuwa nake sayan magani, a kasuwa nake sayan wa'yansu abubuwan da ba'a samun su a cikin kusa da wannan gida. Dole sai kaje kasuwa daka same su.

Na gode da wannan tambayan. Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Ni da safe na fi kuzari saboda safiya shine tushen aiki ma ko wanne ɗan adam. Saboda safe in ka tashi lokacin za ka ji kana da kuzari. A lokacin da safe ina motsa jikina, duk kuzarin jikina ya dawo. To lokacin na ke jin ko wane irin aiki zan iya yin shi a lokacin. Zan iya aiki koda yaushe amma na kan fi samun kuzari da safe a kan yamma saboda yawanci yamma kuzarin jikin mutum ya sauka.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda nake ajiye kuɗi to gaskiya, ina ajiye kuɗi ne, ina ajiye kuɗi ne a waje mai tsaro musamman irin banki. Nakan kai kuɗin ajiye idan kuma kuɗin na a gida ne nakan ɗauka in ajiye shi a waje mafi tsaro a cikin gidan. Ina ajiye kuɗi a cikin asusun ajiye kuɗi ko kuma in ɗauki kuɗin in ɗauka in ba ma wanda ya girme ni wanda ba zai mun watsa da shi ba saboda yana daga cikin wajen ajiya masu kyau. Ka ɗauki kuɗi ka kai banki ko kuma ka ɗauka ka kai ajiye shi wajen wanda ya fi ka ko kuma ka ɗauka ka ajiye a cikin ɗakin ka wajen mafi tsaro. Shi ma na daga cikin ajiya mai kyau na kuɗi.

Na gode da wannan tambaya. Yaya kake kare kanka daga sauro? A inda nake kare kaina daga sauro, a inda nake kare kaina daga sauro, ina shiga gidan sauro ne. Zan sayi gidan sauro ko kuma na kan sayi maganin sauro shi ma. In zo in kunna, in sayi shelters na sauro shima in zo in fesa a ɗakin ya kora min duka sauron da suke cikin ɗakin. A dankani kiyaye kaina ne in shiga gidan sauro. Bani buɗe window na lokacin bacci, zan rufe window na saboda in kare kaina daga sauro. Zan kwanta a cikin gidan sauro, saboda sauro kurya cijeni.

Na gode da wannan tambayan. Sau nawa kake karbar kira a aiki? Yanda nake karban kira a aiki, gaskiya suna da yawa. Saboda a rana zan iya karban kira sama da ashirin, in dai ina wajen aiki. Saboda ehh kussan aikina, nine nake karban mana kira a wajen aikin mu. Duk kirian da zai zo a wajen aikin mu, to mafi yawa ta waje ne yake zuwa. To nine nake karba mana kowane irin kira idan ya tashi zuwa kira a wajen aiki.

Na gode da wannan tambaya. Me kake yi don kiyaye lafiya? Abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya na to sune, to sune ina fara jin rashin lafiya. Nakan saya maganin in sha domin kiyaye lafiya. Nakan tafi a hankali saboda gudun kunna hatsari. Shima ina kiyaye lafiya na ta wannan hanya. Ina kiyaye duk wani abu da nai ta bo jawo min ciwo a jikina. Bana shiga waje don in kiyaye lafiya.

Inda nake jagorantam, ya ya kake jagorantan mutane? A inda nake jagorantar mutane shine ina jagorantar mutane ne saboda jagorancin mutane yana buƙatan ka kiyaye duk wani abubuwan da da ka yi ka cutar da mutane. Ina yin jagorancin mutane ne yanda ba rin cutar da kowa ba. Ina jagorancin kowane ɗan adam saboda kunna cutar da shi in kiyaye masa haƙƙinsa a wajen jagoranci na.

Na gode da wannan tambaya. Kana son ɗaukar hoto, hotuna? Ina son ɗaukan hotuna sosai saboda na kan siya waya mai kyamara sosai saboda ɗaukan hoto. Na siya kyamara karankan saboda ɗaukan hoto. Sana'a na mahawar lokaci ina yin sana'ar ɗaukan hoto musamman a wajen bukukuwa. Ina ɗaukan hotuna sosai da sosai saboda ɗaukan hoto na barin tarihi. Yana saka ka danganta kar zo lokacin da kake kewan wani abu za ka iya gani a cikin hotunan da ka ɗauka a baya.

Yaushe kake cin abincin dare? A lokacin da nake cin abincin dare, to musamman ina cin abincin dare ne a daidai ƙarfe tara na dare. Saboda lokacin na gama duk abubuwan danake sai inzo inci abincin dare na da ƙarfe tara. In zauna, in jira, in zauna, in jira, in zauna, in jira, in na gama sai in ci abinci kwanta.